Eh, alal haƙiƙa ina duba daftarin kuɗi don sanin abubuwan da na tara da kuma abin da na kashe a cikin wata don samun, aah, lissafin abin da nake kashewa a kowane lokaci.

Lokacin da na fi so a kowane rana shine safiya sanda rana ba ta riga ta fito ba. Wannan yanayi yana nishaɗanta, yana, yana nishaɗantar da ni sosai don babu zafi, babu yawan damuwa na ababen hawa ko kuma mutane suna hada-hada.

Tabbas ina raba wuraren da nake a yanar gizo don tsaro da kuma samun lissafi akan lokacin da nake amfani da shi akan yanar gizo. Sa'annan kuma in san inda na tsaya a wata bincike na da kuma inda zan tashi.